A'a bana zama akan giwa. Ai to ita giwa ma da take dabbar daji a ina zaka ganta a cikin gari, ballantana ma ka zauna akanta ko ina zan gan ta a cikin gari ballantana za in zauna a kan ta. Ita giwa an fi samun ta ai a jeji da kuma guraren cikin gari. Kuma sannan ita giwa ai ba za ta bari ma kazo jikinta ba harta abun nan har. Ka dannata indai ba mugun saba wa kukayi sosai ba. Haka bana zama akan giwa, banma taba zama a giwa ba, ƙarƙarina da ganin giwa sai dai a fim ko in naje gidan zoo, haka anan nake ganin ta a nesa nesa. Shine abun da yake faruwa.

A'a bana raba gurin da nake ayanar gizo, indai ba ya zama dole ba. Tonin ɗin musa off nake kashe shi nake yi saboda sanyi, saboda tsaro. Naka indai ba ya zama cewa application dai kai ka yi amfani location ka kunna baɗi haka ni bana kunna, bana raba inda nake ayana gizo-gizo gaskiya.

A'a, ba su da daɗi kujeru na gaskiya. Sun tsufa duk sun ciccinye. Kadifan ya cinye katako ya karye don kuma deɗebuna sama ya ɓalle ya zama wani kala. Ba haka da haka sai dole ma nake zama a kan kujeru na gaskiya. Ba na zama a kan kujeru na. Ba na zama a kan kujeru na gaskiya sai abu ya kama ya zama dole sannan nake zama. Duk kujeru na ma sun cinye. Sun kakkarye don haka ba na zama a kan su sai abu ya zama dole a kan su sannan na zauna.

Uhm, ina koyan wani yare yayin da naje cikin jama'a na zauna ina ƙoƙari naga na koyi yarensu. Amma, yawan duniya kala biyu ne, daga yare na wanda aka haife ni da shi sai Turanci su kawai ina birne. Wannan shine ƙarin da yana iya mun, muna iya, muna iya Turanci sosai sosai sai yare na da aka haife ni da shi wato ma'ana yaren Hausa su ne kawai yarukan da na iya sosai da sosai. Uhm, ina zama tare da su, ina koyan yare biyu.

Ina ajiye hotunan wayana a gallery ina ina ajiye hotuna na a gallery ne ina ajiye hotuna na a gallery ina ajiye hotuna na a gallery inda hoto yake ajiye ashe bama ni nake da kanshi yake zuwa nan. An saita tsarin a inda da ka ajiye da kansa zai iya ajiye kansa a wurin da haka nan nake ajiye wa. Bana kaishi wani wajena daban ina ajiye wa a nan ina saitashi in ajiye shi a dai dai inda yake.

Burin mu a wajen aiki ko manufar mu a wajen aiki shine, mu cimma harƙan mu da abin da muka sa a gaba, ga niyyar mu na aiki. Mugan mun yishi cikin aminci, da kyakkyawan tarba, da kyakkyawan yanayi, inda ake buƙatar mu. Sai shine babban burin mu a aiki mai kyau. Shi ne inda muke buƙata. Shi ne kuma burin da muke so mu cimma, da kuma abin da ya kamata mu yi.

Abun da nake tunawa da karo suna da yawa gaskiya. Amma wanda na fi tunawa da yaro shine waya da baba na seya min ina yaro. Waya da baba na ya saya min ina yaro shine abun da na fi tunawa waya da baba na ya seya min ina yaro shine abun da na fi tunawa waya da. Da yadda yake koyar dani da zuwa na makaranta shine abun da na fi tunawa ina yaro.